Ranan biyan, ranan biyan albashi ina cin kamar kar in biya. Amma albashi abun da ya zama dole ka biya domin in ka karɓa albashi ya zama dole ka biya domin in ka karɓa yau, in ka biya za a iya a ba ka wata rana kuma. Amma in ba ka biya ba, ba inda za a ba ka albashin. So ya zama dole ka biya albashin domin in ka biya za ka iya ka karɓa wani kuma. Amma in ba ka biya ba, ba inda ka karɓa wani. Oh ko wane, ko, ko wane lokaci ina fahimta domin in biya albashina. Domin ina biya alba, albashina zan iya karɓa wainzu kuɗaɗe kuma da yawa. Kuma ina karɓa kuɗaɗen da yawa zan iya siya abun da ya zama mun dole. Zan samu, ah wani, wainzu kuɗaɗe tu kuma a ciki. So biyan albashi na da kyau.

Ina, ina dinga yin tafiya kamar kilomita ashirin haka domin ni sanda zan iya yi ke nan. Ina jin gona, ina zuwan kasuwa, ina zuwan ko a cikin gida ma. Duk tafiye-tafiyen ina dinga yi ma to suna nan da yawa. Domin ina yi tafiye-tafiyen nan zai zama mun dole in gani na yi kamar kilomita ashirin a rana. In, ina ku, ina ƙuri ashirin ne amma ina yi kamar in ce kilomita goma ina yi a rana. Ya zama mun dole in yi kilomita goma a rana domin jikina ma yana son a dinga burning calories nashi. Kenya in an burning calories ɗin nan na da kyau a gane mi jikin ya na so.

Ranar da na dafi kyau a mako shine ranar Laraba. Ranar Laraba shine midweek a turance kuma midweek nan na da kyau idan an yi ranan Monday, ranan Tuesday, ranan Wednesday shine ranar Laraba. Kuma ranar laraban nan shine ranar da in an, an fito da wuri za a iya a gane makon, kyaun makon kenan.

Eh, sanarwar apps a wayan na da kyau domin in an kunna sanarwar apps nan shine na da, nada ɗan kyau domin in an kunna za a dinga gani updates, ah, duk abubuwan da suke faruwa a duniyan nan. Kuma idan ka gane duk abubuwan da suke faruwa a duniyan nan, ka gani wai a cikin duniyan nan akwai wasu apps da suna sanarwar abubuwan da ke faruwa.

Eh, ina iya kunna wuta. Wuta abun da ya zama dole a dinga kunna kowane lokaci. Domin wuta in ba haske ba, inda za a samu wuta. Amma in akwai haske, za a samu wuta. To kagani duk abubuwan da kakeyi yazama dole adinga samu wuta acikin ayyukan ka to in ka kunna wuta, ka je wurin switch ɗin a bango. In ka je wurin switch ɗin a bango, ka gan wurin wutan. Kuma wurin wutan nan a wurin da ya muna dinga kunna wutan. Domin ba ka kunna wutan ɗin a daga bango ba, ba inda za ka iya ka gane wurin wutan. Domin in ka gane wurin wutan to za ka gani wani, za ka gani wani wansu abubuwan da kai ba ka tsammani za ka gani a wurin wutan ba.

Zafi a wuraren cikin Najeriya kamar-- wuraren Najeriya kamar Minna, Niger State. Niger State wurin da in ka samu zafi ba kai ya ka ji join naka ba, domin zafin na da yawa. Kuma zafin nan ba inda ka yi da ba ka samu zafi ba. Zafi na nan a wuraren da yawa. In ka samu zafin nan to zaka iya ka gani wai su abubuwan da ya zama dole ma ka fahimta ma wai su wurare. Domin zafin nan na da yawa. Kumar idan ka samu zafin nan ba inda za ka yi sai ka yi wanka a cikin zafin. To in ka samu zafi yanda zaka jure a cikin zafin nan sai ka dinga wanka kenan. Za ka dinga yin wanka kowane lokaci. Domin ba ka yi wanka ba zafin zai yi ma yawa.